Ku gamana nadawomin jaka shi shi Hu farida ya minnani amsa ya hushi ake yi, kada ko karinsa ta bayan yanda ni tunanin da karfi da gora anne kawai. A ina kwana ina gaya min na kashi shi na ina kunne.

Hagani ku wani aiki za'an bukata an na an she karu masa zuwa wasu tunani damfarawa min yasa washe shawara zahuba matasa mu yake karanshe wanyan su karya ko karanta dabban yanuwan da ni tunani rikarfi.

Mu gaya mana gaminden sana'a an dan gangajiye anyakinku. Wasu tunani damfawa, dami ake yi, wanya ke yi, ina ake shayarwa, gada ko in tunani taran na tambaya kuranta, ka gura ani kawai ani.

Ku gaya maniya da abota take sauyawa da shika ru wasu tunani nufarawa don wanda rage sauya ya koke sadawa. Kada ku karanta ta bayan wanda ne tunani da karfi jagora ne kawai don wanda ragi.

Ko bayyana, ƙayan girki, damben za ku iya rago wa dashi ba. Wasu tunanin farawa, yaya yake shika ru nan wa, me kuke yi dashi, kira ko karanta ta bayan wanda ne tunani da ƙarfi. Jagora ne kawai in shika ru wannan farawar.

Abinci kunya na sauya wa anwani lokacin na shakira. Wasu tunanin farawa, wanda ni wantani me kuke ma'amali da ya kuke saba, kada ku karanta ta bayan wanda ne tunani da karfi jagora a ne kawai me kuke ma'amali da ya kuke saba.

Ko gaya mana gaming da ban sani, gargajiyan da ake yi an na wasu tunaninin farawa, ban dani wani sannin ya'ushe ake yi wa ya ke shi ga gaɗa kuka han ta, ta bayan wanda tunani da karfi jagora an ni kawai mai aiki.

Gaya man gamin da ake kira wasu tunanin don farawa me ake yi, baya ake yi, ina ake yi, ka ɗa ku karanta taɓanyan daban-daban tunanin da kafa jagora ne kawai. Min kafri ina ake aiki kira game da akin ƙungiya.

Ku gaya mana gamin da maganin gida da ake amfani da shi a iyalinku. Wasu tunanin farawa ba ya keke dami, ya taimaka kada ku karanta taɓanya da wanda ne tunani da ƙarfi da gura ne kawai mu yayi.

Ku gadi manna lambarin da tsakannin ku suke bayyanarwa, Tunanin farawa, ya namangyane an kamin yaushe suke bayyanarwa, wa kuke faɗan ya an wa yanzu, kuna kukarin ta bayan wanda ne tunani da ƙarfi da gura an kaiwa yi.

Ku gaya mana game da aikin noma wa situna ninu farawa, me kuke shuka, an wane lokacin, wa yake taimakawa game da aiki, ga mane ku noma da kuke shuka a wane lokaci ne, wa yake taimakawa.

Ko gaya mana yadda ake kula da sutafi a gida. Wasu tunanin farawa wa yake kulawa yayi ake tuna magani me yake buja. Idan ku karanta da bayan yin kwantar tunanin da karfi jagora na kawai an yake kulawa.

Kaya ku ke zaba, kaya wuta. Wasu tunani don farawa, in ku ke duba, ina ku ke saya? Don ku ke bayyan, kare shi, ka da ku sananta ta hanyar da wanda ke tunani ya ke da ƙarfi. Jagora, hannun kawai, min ku ke zamba, ku yi wuta. Me ku ke duba? Ina ku ke suya?

Ku fadi kaya wani abinci, dabere awunsu wasu tunanin fulawaminawa, damutaninawa, lokacinawa, kaɗako karanta daban yanuwan dane tunani da karfi, tabura anninkawi, nami nawa, lokacinawa.